Kana amfani da kunnen waya? Da farko, ya kamata mu yi amfani da kunnen mu wajen sauraron shawara mai amfani. Idan iyaye ko malamai suna yi mana na-a-na-nasiha, yana da kyau mu saurara da kyau. Hakan zai taimaka mana mu gyara halayenmu, mu inganta rayuwar mu, mu kauce wa kuskure.

Kana kwana a ciki? Kwana a ciki yana nufin mutum yana yawan zaman a gida, baya fita yawo ko zirga-zirga ba tare da dalili ba. A wasu lokuta hakan yana da amfani. Misali, idan mutum yana kwana a ciki domin karatu ko taimakawa iyayensa ko yin wani aiki mai amfani, toh wannan abu ne mai kyau. Yana nan natsuwa da sanin darajar lokaci.